A gaskiya ina matuƙar amfani da waya na, sau tari da dama. Don na ce gaskiya, don ako yaushe ni ban ma son in rabu da waya na saboda abubuwan da nake, ah, a cikin rayuwa na yawanci ina amfani da waya na ne domin gudanar da wasu. Saboda gaskiya waya na yana matuƙar taka muhimmin rawa cikin rayuwa na wurin ayyukan alheri da kuma wasu lokacin ayyukan da ba mu ce dai ba na alheri ba ne amma suna ɗauke mana lokacin da, suna ɗauke mana daman da ya kamata in yi ayyukan alheri. Amma dai muna fatan zamu bawa ayyukan alheri da ayyukan abubuwan da suka kamata lokaci. Gaskiya waya ina matuƙar amfani da shi sosai gaskiya. Gaskiya ina matuƙar amfani da shi don bari mace da wannan ba. Ina chatting, ina WhatsApp, ina, ina magana da 'yan uwana, ina game. To, ina fin game ma gaskiya sautari da dama. Wani lokaci zan, zan fara game bazan tsaya ba har sai kaman nayi kusan awa biyu. Amma ya danganta don game din da muke yawanci game ne da muke a yanar gizo. Game ne da muke haɗawa ba ni kaɗai ba. Zan, zan haɗa da wani abokina da yake wani garin ko wani gun. Wanda ba ma kusa zamu haɗa mu buga. To muna matuƙar jin daɗin wannan game ɗin gaskiya. Game wannan yana ɗauke mana kewa, yana rage mana lokaci. Muna yin game ɗinnan Mun yi game ɗinnan awa biyu, mutum ka ga ya ji yayi sallah, ya ci abinci. In ya ci abinci maybe sai ya ƙara kwantawa. In ya kwanta ya ɗan huta ya samu ɗan wani lokaci sannan ya ƙara shiga ya ƙara ɗauko wani, ya shiga yayi TikTok ko kuma wani app dai haka ya ƙara rage wani lokacin. Wanda suke in kuma a shago kake za ga wani sana'a yake. Zai gudanar da wannan transaction, zai gudanar da, ah, zai tura saƙo na kuɗi ko kuma zai karɓi saƙo na wani kira ko kuma wani abu dai haka. Gaskiya muna matuƙar amfani da waya sosai. Gaskiya sotari da dama. Dai kuma akwai, akwai group ma da za ga wani lokaci muna karatu. To karatun nan in muka je za'a haɗa ne karatun da za'a yi shi a yanar gizo. Karatun da za'a yi sa duba ga yanzu an shiga wani zamani da kana daga nisa za ka iya karatu da wanda yake yi shi ma wani nisa. Za ku yi karatu ku sami fahimtar juna, ka tambaye shi ka yi mai tambaya. Ya ansa ma kai ma haka. Zai iya ma tambaya hakan hakanan zaka amsa har ka fahimta. To har wasu ma suna ganin wannan ma yafi akan na je in ganka na koya karatun a zahiri saboda wannan karatun, um, yana buƙatan, baya buƙatan ɓata lokaci. Kuma in dai mutum zai maida hankali zai samu abin da yake so. Zai fahimci abin da zai fahimta. Shine gaskiya ke nan. To, idan za ka ga maybe ɗan uwanka wata ta barƙasa wata tana garin tana ƙasar amma kuma tana wani gari. To kuma maybe za ka iya kiranta. Gaskiya amfani da waya dai muna matuƙar amfani da shi sosai sotari da dama gaskiya. Muyi chatting da en uwan mu, mu tura masu saƙonni, mu gaisa da su. In ba mu samu, eh, mu kai ziyara ba ka je gidan mutum za ka iya tura mai saƙon gaisuwa ko za ka iya tura mai, za ka iya kiransa a waya ku gaisa. Za ka iya kiransa ma a waya ma wanda za ka iya ganin fuskan shi ko kuma dai wani abu haka. Yanzu an shiga wani zamani dai sai dai muce Allah dai ya kare mu, ya tsare mu abubuwan da muke. Allah ya dafa mana. To gaskiya dai muna amfani da waya sosai. Shine muna matuƙar.

A gaskiya ina amfani da tsintsiyar laushi ko kuma tsintsiyar kwakwa da shi dai na zamani. Amma wani lokacin in ban na gida, maybe nayi tafiya ka je wani guri maybe, um, za ka ga wani tsintsiyar da kai ba ka saba amfani da shi ba. Dole za ka yi amfani da shi ne da tsintsiyar zamani. To, dole ma-- dole ni ma ina amfani da tsintsiyar zamani amma ban cika amfani da shi ba saboda wani lokaci yana da ɗan wahalan sha'ani. Amma dai gaskiya ina amfani da wato tsintsiyar laushin ne gaskiya dai su tari da dama a wasu guraren inda kalan gu yake, um, ba a tarkaɗan, ba a harbi tsabba sosai. Amma unguwar kamar akwai, um, wato kafet, abinda ake shimfiɗawa ɗaki. Wani lokacin dole tsin, dattin da kake so ka share ya maƙale a wasu lunguna ko ya shiga wasu rami na wato kafet. To dole za ka yi amfani da, za ka yi amfani da tsintsiyar, tsintsiyar kwakwa wanda yake iya tsintsiyar laushi ke nan, tauri da kuma ƙarfi. Za ka yi amfani da shi wurin ciro wannan datti dattin da suka mammaƙale. Wannan dai gaskiya shi ma yana da daɗin amfani idan dattin ya, in shiga wasu lunguna. Dole za ka yi amfani da shi wurin sharo da, shucuruwan nan dattin dattin. To shuk ma naman tsintsiyar zamani, tsintsiyar zamani yana da matuƙar laushi. To, ya danganta akwai kala kala, amma dai ni wanda nake amfani da shi yana da matuƙar laushi na zamana. To, wani lokacin sai dai kalan in za ka yi sharan gunda kamar kan tiles za a ce ko kuma gunda dai za ka share ba wani dattin ba wai sun maƙale a wasu lunguna ba ne sabida laushinsa ba lalle ya ciro ma dattin nan ba. Da za ka share sama sama, in ka share sama sama, shiyan dattin zai fita amma kuma zai kasance akwai wani dattin. So, na, na, na kwakwan nan dai yawanci shi aka fi amfani da shi su tari da dama wurin share abubuwan da suka ɗan mammaƙale ko suke ɗan cikin lunguna. Shuk ma nan laushi gaskiya shi ma yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar daɗin sha'ani. Amma akwai dai shi in guraren da za ka share, ɗan wani sharan sama sama, duda akwai, dole akwai wanda, akwai wanda suke yanke saman sai su yi amfani da kasan ko kuma su yi amfani da inda ya ɗan fi tauri a tsintsiyar wato tsintsiyar laushin. Wasu dai suna amfani da shi. To shi ne dai gaskiya. Abin da dai na yi zance amma ya danganta. Shi ne. Amma gaskiya tsintsiyar ma kala kala ne. Ban da na wannan, akwai su kala kala dai. Akwai wanda shikuma ya ɗan fi na laushin amma dai bai kara sa can ba. Shi ma yana da daɗin amfani a wasu guraren ma dai suke amfani. Amma dai gaskiya wani sharan ƙasa da za ka yi ko sharan ban gida ko wanke ban gida, dole wasu suna amfani da tsintsiyar laushin. Sai dai su da ke roƙe Allah ma ya yafe mu. Ba wai in, in ta magana akan tsintsiyar laushi ko kwakwa ba Allah yayafe mu. To wani zai ce ba wai laifin nake ba akwai dai kasan shi roƙon yafiya akwai shi nake roƙa. Allah yayafe mana, Allah ya kare mu, sai ɗaura ma kanyi ama dai zai ci. Gaskiya kuma sharan guraren da dama ba'a so a yi da daddare, sai dai da rana. Shara da rana dai aka fi so a yi.